Ina farka na daga bacci daga misalin ƙarfe huɗu zuwa huɗu da rabi zuwa biyar, domin na tashi na yi alwala na je na yi alwala na tafi masallaci domin yin ibada. Shine kawai nake farkawa a wannan lokacin.

Idan zan ajiye takarduna nakan samu wuri mai kyau in ajiye su bayan nayi lamineshin, se nayi masu lamineshin se in ajiye su wuri mai kyau a akwatuna. In samu in ajiye su inda ruwa ba zai ɓata masu ba, ba za su yi ƙura ba, ba za su yi komai ba a leda sai in ajiye su.

Eh lallai ina jin tsoron kwllƙwari, amma ƙwari masu cizo irin waɗanda suka yaya, kamar ci kunama, duhu da sauran ƙwari kamar zuma rina da sauransu dai da suke tashi da kuma cinnaka. Da kwai, da kwai zarnaƙo, da kwai gwano da zanzaro. To duk waɗannan ƙwaruka ne waɗanda suna iya su cutar da ɗan adam. Amma kuma akwai ƙwarin da ba a jin tsoronsu waɗanda basa cutar da ɗan adam irin kamar su fulfulo da dai sauransu. Duk akwai su, akwai fara, ita majinsi ce ta ƙwaro. Akwai kuma namijin fara shima da muke kira shi Bali. Dukanninsu waɗannan ire-irensu ba ma jin tsoronsu amma duk ƙwaro mai cutarwa to muna jin tsoro.

Eh lalle ina amfani da gidan sauro sosai domin gudun kada sauro ya cije ni ko kuma wasu ƙwarin kamar irin su kyankyaso da sauransu. Suna iya su shigo koda ba su komai baza su iya hana ka bacci. To amma idan ka shiga gidan sauro zaka sami sauƙi don babu wani abu da zai zo ya dame ka. Kuda ba zai dame ka ba, sauro ba zai dame ka ba da sauran dukkan wani abu da yake da jansin ƙwari. Idan ka shiga cikin gidan sauro ba za ya dame ka ba. Amma idan kana waje hakanan ba a gidan sauro ba to zai dame ka. Lallai gidan sauro muna amfani da shi ba mani kaɗai ba da gani har iyalina da yarana gaba ɗayan mu.

Eto, kuɗin wutan lantarki ya danganta kashi da yawa ne, kuɗin wutan lantarki, saboda ya danganta da yanayin girman gidan ka da kuma me kake amfani da shi a gidan ka. Ni gida na da yake ƙarami ne, baya da yawa ba kuma abubuwan amfani da wuta. Nakan biya kama nera dubu huɗu duk wata. Kaman nera dubu huɗu duk wata kuma bamu da mita, no mita ne gida na. Ba mita shine yasa hakan dai ba mu san cewa nawa ne yaka cancanta a biya ba, tunda dai ba mu da mita. Amma da da mita shine zamu tabbatar da me muke amfana da shi akan wutan lantarki.

To gaskiya yawan danginmu a gida kam haƙiƙa suna da yawa. Don ko a iya gidanmu, za mu kai mu goma sha uku. Wanda mahaifinmu ya haifa, waɗanda muke raye a yanzu, banda waɗanda suka gabata a iya gidanmu kawai. Ban ce ba da sauran 'yan uwana ba ko 'yan uwan mahaifina ko na mahaifiyata na haihuwa. A iya waɗanda muke gida ɗaya shi ne za su kai kamar ƙwaya goma sha uku.

To gaskiya zan sha ruwa mai sanyi amma ba sosai ba. Ya danganta da irin yanayin da muke ciki. Idan muna cikin yanayin zafi, yanayin zafi to zan sha ruwa mai sanyi. In kuma bamu cikin yanayin zafi sanyi muke ciki to ba, ruwa na da ruwan sanyi. Yayi gabas ni nai yamma. Ko in ce yayi kudu ni na yi arewa. Saboda haka ruwan sanyi yakan sanya mutum mura abin lokacin da ka yawaita shansa. Saboda haka ni dai na fi son na sha ruwan sanyi kamar lokacin azumi in ana zafi. In kuwa ba a zafi to gaskiya ni bana shan ruwan sanyi.

To gaskiya de a yanzu ni bani koyan wani yare, yaren Hausa ne nake da shi. Ban shiga koyan kuma wani ba illa Hausan nan zunzuruu tu ita ce nake yin ta. Ban kuma je makaranta domin koyon ta ba. Hausa ce ta gargajiya da na koya tun iyaye da kakanni. Ba kuma a makaranta na je na koye ta a rubuce ba wannan Hausan, a gida na same ta ga iyayena, da 'yan uwana, da kakannina, da yayyena. Shine. Saboda haka lokacin da zan koyi wani yare bai zo ba tukun domin ina zaune a cikin garin da ba wani yare sai na Hausa.

Eh, hakika haka ne. Ni na iya jefa dutse nesa. Domin kuwa dutse hama eh akwai wata al'ada da mu Hausawa muke yi na farauta. A gayyaci 'yan wannan gari da 'yan wannan gari a haɗu, a tayi farauta ta tsuntsaye ko ta namun daji. Wani na ɗauke da kere, wanda ake dan mafin shi sanda ta jifa. To amma shi kere wani abu ne ɗan ƙarami. To kuma wani yana dauke da bakan danƙo, wani kuma dutsen ne a hannunsa. Kamar ni dai da dutsen ma na taɓa samun wani tsuntsu na jefa han na jefe shi, na kama shi kuma na yanka. Saboda haka dutse kuma ina iya jefa dutse zai yi nisan kama ƙafa ashirin da biyar zuwa talatin. Hamma arba'in zan iya jefa dutse da izinin Allah. Saboda haka ka ga ni a naw hasashen dai na iya jefa dutse nesa.

Toh, gaskiya dai muna da miya kala kala. Don kalan miyan nan za ta kai kamar kimanin kala huɗu ko biyar. Muna da miyar karkashi, muna da miyar kuka, muna da miyar kuɓewa, muna da miyar taushe, har ma da ta agushi da duk da akwai. To amma ni, a zamantakewa ta mutumin ƙauye, na fi sha'awar miyar kuɓewa da kifi ko da nama. Ya isa sosai ya wada tu, domin na ci na ji daɗi na more rayuwa ta. Wannan shi ne. Idan kuma bayan wannan, ni ma'abocin shan miyar kuka ce ita ma da kifi, in dai na samu yadda nake so. Sannan kuma akwai lokuta da muke haduwa kamar watan sallah babba ko ƙarama, mu kan yi abinci kala kala da miyar taushe, shi ma da nama. To wannan duk muna shan shi. Amma dai miya wadda na fi so na fi amfani da ita, ita ce miyar kuɓewa.

To, kayayyakin ciye-ciyen da na fi so ya danganta. Akwai kayayyakin marmari irin su ayaba, abarba, da gwanda, da goba, da goba, da mangwaro, da kwakwa, da aduwa. Kayan ciye-ciye dai na marmari iri-irin waɗannan da sauransu. Akwai kayayyaki da dama, da yalo, da kank-kank, da yalo, da.

Lokacin da na kama da mura, na kan je asibiti mafi kusa dani domin neman magani. In ga likita ya rubuta mani magani domin na je na saya ko kuma a bani. Idan na sayi maganin nan na sha in na samu sauƙi cikin, kuma na kan yi amfani da magunguna irin namu na Hausa da muke amfani da su. Kamar idan wuya ne ke ciwo, na kan sa singaro a wuta yayi ja, in ɗauko in saka shi a ruwa sai in sha ruwan. Idan na sha ruwan yakan kashe wannan ƙurajen da ke cikin maƙogwaro. Shi ne. Kuma na kan dafa shayi da le-- idan na dafa shayi da sukari sai in sa masa lemon tsami in tace sai in riƙa sha. Shi ma yakan gyara mani muryata ko da ta canza.

To! Matuƙaɗai ɗan adam ya tashi lafiya garas, yana fin kuzari da safe. Sakamakon ya kwanta yayi barci ya huta. Idan yayi barci ya huta ya tashi da safe, zai ji jikinsa sumul ƙalau babu gajiya. To wannan shine zai tashi yana farin ciki, zai tashi ya tafi wurin aikinsa ya je ya ci gaba da gudanar da aiki har ya zuwa lokacin tashi. To da yamma ne ko ku ƙarfe ɗaya ne ko ku ƙarfe biyu ne ko ƙarfe uku ne, yamma ne ko ƙarfe huɗu ne ko ƙarfe biyar ne, shine wannan idan yayi aiki ya gaji zai ji baya da kuzari sosai. Amma ƙa'ida da mu a al'adar Tamu da mukayi saba, idan mun tashi da safe mukan tashi da ƙwarin gwiwa domin mu tafi mu je mu nemi abinci.

To tauna goro wani abu ne mai matuƙar muhimmanci ga wanda ya ke da ra'ayin yana cin goro. Dukkan wanda yake cin goro zai ji ya zama masa kamar wani abu wanda duk lokacin da ya samu dama ko ya gan shi zaune hakanan, zai so ya tauna goro kuma yakan jawo masa marmarinsa ko da yaushe. Ko da wani ko ya gani ya ɗauko ya gutsura, zai ce a ɗan sa man na gutsura. To wannan shine magana. Shi kuma goro ba kowa ne yake ci ba. Idan ka fara ci kuma yakan sa ka rinƙa sha'awaccinsa. Mafi galibi dai mu al'ada mata Hausa dattawa su suke cin goro. Duwanda ya fara manyanta za ka ga yana ra'ayin ya ci goro domin ya ɗan ji wani abu a bakinsa mai ɗan bauri bauri haka, wanda idan bakinsa ya salamce masa, ya ji ba wani tes-- ba wani abu a cikin bakinsa.

Malamin da na fi so shine wani malami, can da ina yaro ƙarami, lokacin bani da wayau sosai da aka kai ni makarantar boko. Wani malami ne mai suna Malam Sa'idu wanda yake koya mana ma'ana da tauhidi. To, shi ne malamin da na ga na fi so saboda wa a lokacin ni ban san komai ba banda idan ya zo yakan yi mana waƙe-waƙe irin na mu san ma'ana da tauhidi. Zuwa haji wajibin kowa. To, shi ne malamin da na buɗe ido da shi, naga ni kuma har yanzu shi ne wanda na ga na fi son sa a rayuwata domin shi ne ya fara nuna mani ya zan yi nayi karatu. Saboda haka dalilin wannan ya sa na ƙaunace shi sosai, nike son sa. Kuma Allah yayi masa cikawa shekara da dama. Allah yaji ƙan sa, yayi masa gafara yayi masa rahama. A.

To babban buri na a halin da ake ciki yanzu, Allah ya ɗaukaka maigidana sosai, ya ɗaukaka. Ni ma na samu ɗaukakuwa a wajen harkokin mu da muke yi. Idan Allah ya ɗaukaka shi ko da zuwa gaba ya fitar da ni, lokacin da na samu tawada mai, ni ke nawa harkokin. To ni ma zan yi burin na ɗauko yara domin na horar da su na ba su ayyukan yi. Kuma ko da kuwa ɗaukaka ta kai wata makura, to zan nemi in yi wani kamfani ko wani abu wanda zan riƙa samarwa mutane da aikin yi sosai ba kaɗan ba, ba kuma sai ƙabila ta ba. Ko wane yare ne na samu zan iya ba shi dama domin na ga irin basirarsa da ƙwaƙwalwarsa. Saboda haka nake so na samu ci gaba sosai a wajen da nake yi huɗɗo ɗina sosai. Ina so na samu ganin maigidana ya ɗaukaka sosai, ya ci gaba domin ni ma na samu tawa biyan buƙata in Allah ya.

To, gaskiya duk lokacin da na gani ya zauna hakanan ba abun da nake yi. Nakan hau intanet. Domin akwai mining, mining ma da aka zo aka ɗora mana muke yi. Tinda akwai masu hannun na'ura mai ƙwaƙwalwan su je su duba su gani duniya take ciki suna ɗauko wa su zo su sanya mana. Sai dai kai shi nayi kuskure ni ban sani zan ce ba. To, kodayake mining ɗin ana kiranshi haƙa mu a wajenmu. Shine, yanzu na dawo nakan yi haƙa kama irin wanda duk aka ɗora na kuɗin kirifto na zamani. To shine, nakan yi irin wannan ko da yaushe. Kuma nakan buɗe wayata in shiga domin naga labarai ko wasu abubuwa da suka shafi zamantakewa ta ɗan adam. Saboda haka nakan yi amfani ƙwarai da intanet a duk lokacin da na samu kaina.

Eh ƙwarai, yanzu haka ma da ka ke ji ni ke yin wannan maganin. A yanzu dinnan ina shagon mai gidana. Domin duk lokacin da na yi ɗan nishi ru na yi jin mai siyayya ne nake cinikayya da shi. Idan na gama turo maka wannan ho-- na gama turo wannan abun to sai in sallame shi. In kuma ya zamanto ni kaɗai ne ba kowa, to kuma sai na ci gaba na kunna na turo maku da wannan saƙon. Kamar yadda na gan ni na samu dama. In kuma ba dama sai in shiru na ajiye wayata saboda ba ni da lokacin da zan yi. Amma idan aka samu lokaci sai na ɗauka sai na turo.

A'a, a yanzu dai bana amfani da wani abu da zai taimaka mun ga muryata ko kaɗan. Yadda ka ji ni ina maganan nan, to haka nake yin ta, haka kuma muryata take. In ka ji muryata ta canza, to bani da lafiya, mura ta kama ni. Idan bana mura, to ko da yaushe za ka sami muryata a haka. To da zaran mura ta kama ni, to kuma za ka iya samu ka ji ta shaƙe min maƙogwaro. Murya ba ta fitowa, sai dai ka riƙa jin ma kaɗan -kaɗan. Wani lokacin ma za ka ji maganar ba za ta fito ba. Da zaran kuma an samu lafiya, Allah ya yadda, to za ka ji murya tangararau ta fita kamar yadda kake jin ta yanzu. Domin yanzu ni dinnan da nake turo maka da wannan abun, lafiya ta ƙalau. Ba ni da wani motsuwa a jikina ta wani dalili da za ta sa muryata ta canza, ko kuma sai na yi amfani da wani abu da zai gyara mun murya. A'a.

Ni ahalin da nake ciki yanzu ina amfani da waya Redmi 13C ce Redmi mai lamba sha uku ita nake amfani da ita. Saboda haka kuma ina jin daɗin amfani da ita domin ta kai shekara ɗaya da kusan rabi a hannuna ina amfani da ita. In je in duba abin lissafi in yi lissafi wato abin da muke ce ma tara sukwana. To, mukan ɗauko ta mu duba mu yi lissafi mu daddana mu gani menene kazo sayi me canjin ka zamu baka canji ko kuma nawa abin ya kama an haɗa abubuwa kaman kala biyar ko shida sai muyi amfani da shi mu baka canji ta wannan na'urar lissafin tamu.

To, 'yan sosu mu ne dai duk ƙarshen shekara nakan so na yi ma abokan kasuwanci na kyauta. Domin dukkanin lokacin da azumi ya kai ƙarshe akwai wani abu da muke yi na Musulunci. Akan ba wa kowa kyauta. To saboda haka akan duba marasa ƙarfi a yi masu wannan kyautai sadakai domin su je su ma su yi ma 'yan uwansu. Wanda bai da iko sai ya je ya yi. Shine wannan sadaka fidda kai ake cewa da ita mu a Hausa yauwa. Saboda haka shine abun da muke yi. Kuma idan wanda muka gani ya cancanta a yi masa kyauta ne ko ya zo yin wani abu za a iya yi masa kyauta.

To, a duk lokacin da na fito, nakan yi ƙoƙari sosai domin na ga na kare wurin da ni ke aiki da huɗuɗin da muke yi da kuma abokanan huɗuɗin namu. Nakan kula da su sosai domin bana so a samu wata matsala. Idan an samu matsala, to zan iya fuskantar damuwa ni kangin kaina ko mai gidana ya ga banyi daidai ba. Sakakina ne ya sanya har aka samu damuwa. Saboda haka nakan kula sosai na zuba ido domin na ga kowa ya zo ya tafi lafiya mun rabu da shi lami lafiya. Ni ma na ga na tashi babu wani abu da ya faru a wurin da ni ke aikace aikacena. Saboda haka nakan kula sosai domin na kiyaye wannan al'amura.

To ina iya yin iyo mana idan na samu wurinda ruwa yake sha kaina. Idan ruwa yazo da yawa kaman mu ƙauyen mu da muke mu a bakin ruwa, mukan yi gayya ma azo ayi wani wanka da muke kiran shi kurmuwa. To aje a gayyato mutane a tafi daga nisa mai wuri mai nisa ashigo ruwa ace aje waje kaza a fita da iyo ba tare da an tsaya ba. Saboda haka ba kowane yake iya wa ba sai wanda yake da ƙoshin lafiya da iya ruwa kuma kala kala. Saboda haka shine yake iya yin wannan. Idan za'a ɗauki tahiya kamarta mita ɗari da ashirin ko ɗari biyu aje ace ashigo ruwa daga nan a taho, a taho, a taho har sai anzo kusa da ƙofa inda za hanyar da ake bi a tafi gida sannan a fita. Wani lokaci mu kan yi rawani da kayan mu mu naɗa su a kan mu. Idan munje wurin shigowa ruwan daga mu sai gajeren wando sai mu shigo mu dinga iyo. Daga mu sai gajeren wando sai mu shigo mu dinga.

To, duk wani aiki da ake gabatarwa, indai yana da muhimmanci ga mutum. Ai, yana da lokaci, zai ba shi lokaci kuma. Saboda haka komai da yake gudanarwa a rayuwarsa zai samu lokacin da zai tsara. Lokaci kaza zan yi kaza, lokaci kaza ina da buƙatar yin kaza, lokaci kaza zan je waje kaza in sai kaza ko in yi kaza. Saboda haka dukkan wani abubuwa da yake na amfani ne mai amfani a wajen mutum. Ya tsara duk yadda zai tafiyantar da shi. Saboda haka wannan shine cikin sauƙi rayuwarka za ka gudanar da ita ba tare da ka tayar ma kan ka da hankali ba. Indai kana yin abu akan lokaci. Dole ka tsai da kowane ka ba shi lokacinsa. Duk abun da ya zo to dama lokacinsa ne ya zo shi za ka yi, shi ne.

Eh, ina bada shawara. Duk wanda naga zai yi wani abu ba daidai ba, zan kira shi in ce to karka yi, abun da zakayi ba daidai ba ne ba, ka natsu. Ka kai hankalinka nesa domin ganin ka kyautata rayuwar ka domin ka more ƙuruciyar ka da rayuwar ka. Idan kana yin abun da ya zamanto ba daidai ba ne ba, za ka zama abun gudu a cikin al'umma. Ka kai hankalinka nesa domin ganin ka kyautata rayuwar ka domin ka more ƙuruciyar ka da rayuwar ka.

To ni dai a rayuwa ta na fi son na ci tuwo domin tuwo shine zan iya ci ko da wane lokaci. Duk lokacin da na ji yunwa zan iya cin tuwo. Duka. Tuwo kuma ya danganta kala kala. Akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon dawa, akwai tuwon masara, akwai tuwon saman gita, akwai kuma amala, akwai teba, akwai abu, to dai da sauran su dai duk ana kiran su a kalmar Hausa katambar tuwo. To amma ko wanne sunansa daban amma dai duk tuƙa su ake yi waɗannan abubuwan har da kwarama za a ce mata tuwon doya. Amma shinkafa ban ce bana ci ba, ina ci ƙarai da gaske. Amma in so sabo na ne kafin na ci shinkafa na ci tuwo idan zan iya cin tuwo ko da wane lokaci in fa.

Na iya barkwanci mana. Duk lokacin da naga wanda ya kamata na yi ma barkwanci, to zan yi masa barkwanci domin mu yi wasa da dariya. Saboda haka wanda na fahimci idan na yi masa kuma za mu samu matsala, ba zan yi masa ba. Saboda ka san halattayen mutane kala kala ce. Kowane mutum da irin halinsa da irin ɗabi'arsa. Wani kana yi masa wasa domin ku yi barkwanci da dariya ko ya tafi cikin nishaɗi, to sai ka ga shi kuma sannan ya ransa ya ɓaci, yana nuna maka, "to don me ma za ka gaya mani haka?" Ko kuma, "me yasa kake so ka kawo mani raini a cikin wargi, a cikin harkokina? Ni abokin wasanka ne?" To, duk wanda aka fahimci zai yi irin wannan, to ba za a yi wasa da shi ba, sai a duba wanda aka gani ko mace ko namiji wanda zai iya ɗaukan nishaɗi sai a.

A'a gaskiya ban iya rera waƙa ba amma dai ina son waƙa musamman ma waƙe waƙen ƙasar Indiya da namu na gida Najeriya da na Larabawa da kuma na Turawa. Duddai ni, baba ture bane ba kuma jin turanci nike ba amma dai duddaha ka dai yanayin sautin kaɗe kaɗen su da abun da suke faɗa in ina bi nakan ji nishaɗi a rayuwata sosai. Saboda haka ni ban iya rera waƙa ba amma ina son waƙa. Nakan jima waƙa idan na ji suna yi. Nakan ɗan dumamin ɗin su in ji me suke abun da yake faruwa.

To, a gaskiya dai wannan rubutun Hausar da aka yi, ni ban fahimce shi ba sosai. An ce ya ka ke tafa? To, tafi ne, da idan na yi nishaɗi zan yi tafi, ko kuwa wanda ba shi ba ne ba. To dai wannan dai abin da aka rubuta, ya ka ke tafa? To ban fahimce shi ba. Tabawa ne ko tafawa ne? Ban fahimta ba.

To ina kawo wa gidan mu abubuwan da na samu. Idan Allah ya albarkace ni da abubuwa wanda na zo wurin nemana na samu, na kan je in sayi abun da zai ɗan faranta rai wanda za' a ɗan ci a ji daɗi a rayuwa. Ko kuma idan na yi tafiya wurin dawowa, na kan sayo wani abu daga cikin abin da Allah ya yassari mani wanda idan na kawo, mutanen gidan mu za su ji daɗi su tabbatar da na bar gida na je wani wuri. Saboda haka shi ne ko kamar zuwa kasuwan nan ne, na kan je na ga 'yar alewa ta in sai ma yara wanda za su ɗan sha su ji zaƙi a bakinsu. Ko kuma wani ɗan lemo ne da dai sauransu. Duk wan da ya samu na kan iyaye. La ila ha illallah.

Tabbas ina tabbatar da ingancin aikina wajen duk abun da aka sa ni zan yi kokarin na gani shi na yi. Ba wai wanda ba a sa ni ba, duk abun da aka ce ka yi to shi nake kokarin na ga na gabatar har yadda wanda ya sa ni zai ji daɗi a ransa. Ba wai sai zuciyata tana so ba ko ba ta so ba a'a. Indai na riga na fito na zo wurin aikina to dukkan abun da shuwagabannina suka sa ni to shine zan yi. Ba abun da rai na yake so ba.

To, gaskiya bazan iya buɗe lambar QR ba, QR ba, ko QR ba. Bazan iya ba saboda ban san ma menene take nufi. Ba ya wannan lambar QR ɗin, ina neman ƙarin bayani domin ni ma na ƙara ilimi a kan wannan.

To, shi gaskiya zama da tsayuwa wani abu ne wanda idan ya kamata za ka iya yin shi ko wannen su. Shi dai zama idan kana zaune a ofis wurin da za ka ajiye a kan wurin abin rubutun ka, to dole a zaune za ka zauna. In kuma wuri ne wanda ka ke buɗatayyar kasuwancin ka maiƙomin yi wancan yi wancan, to dole tsayuwa ce ta fi kamatar ka yauwa. Saboda haka shi so ko fin so duk wani abu ne. Amma idan zamantakewa ta cikin gida ce ba ta shafi waje ba ko wurin aiki, to dole kai ma ka fi son ka zauna. Kadan ka zauna kake wani lokaci ma kwanciya kake so, sai ka kwanta ita ka fi so ko ma barci ne sai ka yi. Wani lokaci kuma shi ma barcin zakaji baka son shi.

To, da can na ba ku amsa da ranar Juma'a. Domin ita Juma'a, to muke ce mata babbar rana mu a Hausance musulmi. Wannan ranar ita ce ta fi kowacce a wajen musulmai, domin musulmi Hausawa. Saboda haka to amma, akwai ƙarin wasu ranaku wanda su ma suna daga cikin manya, Litinin. Ita ma babbar rana ce a wajajen mu. Haka Laraba, Alhamis, duk waɗannan ranaku manyan ranaku ne a wajen musulmi. Saboda haka Litinin muna murna a cikinta domin haihuwar fiyayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muke ganin wannan ranar ita ma tana da wani matsayi na musamman babba a wajen mu.

Eh, ba ra'ayi nake bayarwa ba akan aikina. Ya danganta da irin tambayar da aka ba da ko fa in yanayin yadda za ka yi bayanin ta. Idan ya kama dole sai ka sako wani abu da za ka yi bayani a kansa to za ka sako yauwa. Idan kuma bai kama ba sai ka bayar da amsarka daidai da yanayin yadda babu ra'ayi babu son zuciya a ciki. Ra'ayi wurin aiki babu shi. Lallai ra'ayinka ka kyautata ma wanda ya zo wurinka. Ko ansa ya zo yi ko cike mai wani abu ne za ka yi to lallai shine babban ra'ayinka ka kyautata masa domin ya tafi yana jin daɗi.

To, waya ta ba ta daidaita hasken kanta sai in an sanya ta yadda za ta daidaita hasken kanta. Amma za ka iya sa hannunka kaja ka kai inda kake so ka ajiye. In kuma ka kunna abin da zai sa ta ta daidaita hasken kanta, to za ta daidaita. Za ta je wataran tai dayawa wataran tayi ma kaɗan sai ka ƙara. Wani lokaci kuma taima yawa sai ka rage. Saboda haka ni waya ta ban kunna abin da zai sa ta riƙa daidaita min hasken kan ta ba da kanta, sai dai ni na jawo na ajiye iya inda nake so. In na ga ya mun daidai yadda nake so hasken, sai in tsaida a nan. In bai mun ba sai in-

To gaskiya biredin da na fi so akwai na kowa biredi akwai kuma daɗin kowa. Wannan biredin guda biyu suna da kyau suna da daɗi kuma ina son su a rayuwa ta ina jin daɗin cin su. To daga nan kuma akwai salam akwai biredi kala kala da ke da akwai. Da na manyan ma wurare wanda suke sayarwa. Saboda haka abun dai sai wanda ya gani amma dai biredin da na fi so ni shine biredin daɗin kowa, daɗin kowa shine na fi so.

Ina lullubewa da bargo idan sanyi sanyi har ya wuce label ɗin da nake iya jurewa. To sai in ɗauki bargo sai na lulluɓa domin kwanciya ko kuma in na fito zan je wurin aikina in samu riga maganin sanyi in sanya da hula in rufe jikina in tafiya ta domin na kare rayuwata da kuma jikina da kuma mutuncina. Saboda gudun kada sanyi ya kama ni ya saka mani wata lalura amma tabbas nakan lulluɓe da bargo idan na ji sanyi ya wuce tunanina.

To, da farko dai, idan mun je wurin aikin mu, dukkan abokanan aiki idan sun fito muna gaisawa ta mutunci kowa a gaisa a ce masa "ya gida", "ya iyalanka", ya kuma rayuwa. Menene yake damuwa. Duk wanda aka ganshi da damuwa, za'a ce masa "ya me yake daman ka". Domin in wanda za'a neme daukin yadda za'a kawo masa sauƙi ne a cikin rayuwar sa a kawo masa. Idan kuma wanda za'a taya shi da addu'a ne, za'a taya shi da addu'a domin zuciyar sa ta yi masa sanyi. Tabbatar da an sadar masa da zumuncin zamantakewa a wurin aiki, yadda akeyi. Saboda haka, wanda yake da abun da zai iya yin kyauta ya yi kyauta domin ya samu ya fita daga cikin ƙuncin rayuwar da yake ciki ko na daman da yake ciki. Idan kuma duk abun ya zamanto ba irin wannan bane, to sai a bi shi da addu'a. Shine yadda muke sadar da zamantakewar mu ta wajen aiki.

To, duk lokacin da babu wuta, idan ya zamanto ba hasken wuta sai in zama ni na idan daddare ne a gida na. Ba zan fito waje ba wani yawo ko wani abu ba. Zan yi zamana a gida na. In waya ta na da caji sai in dauka, sai in ta dudduba meye yake gudana na halayen yau da gobe ko na cikin jama’a da suke tutturawa saboda haka idan na gani shi zan taɓi ina kakkalla.

Me nene? Lallai na fi son zama a kan kujera, kuma tabarma ma ita ma tana da daɗin zama. Amma dai tabbas zama a kan kujera ya fi daɗi dan idan ka zauna, za ka sauke ƙafaka ƙasa ko ka ɗauɗaye ka ɗora a kan dama tabbas. To amma in ka zauna a ƙasa kan shimfiɗa kuma shi kuma za ka iya ɗan kishingiɗa ka kwanta.

Eh tabbas ina amfani da yanar gizo, ajiya a yanar gizo gizo tabbas domin ina saye ina sayarwa a cikin yanar gizo gizo amma a bangaren kuɗin ku ku na crypto. Eh ina saye ina sayarwa tabbas domin kuwa ko yanzu a tebur, a desk, tebur ake cewa ko mene ne ni ban san ya zan ce ba, desk de kuke cewa akan tebur. Ina da Solana da nike trading da shi nakan yi saye da sayarwa da shi. Saboda haka kaga ina iya ajiyar kuɗi tunda da kwai asusu na a ciki ko asusuwa na a ciki. Saboda haka ka gaba zan ce ma ba ni ajiya a yanar gizo gizo ba. Ajiya sosai nike a yanar gizo gizo in dai Allah ya bani dama. Yanzu ne dai da ba kuɗi sosai, ba ni da kuɗi a kai bai fi dala biyu ba ko uku.

Ni ina son kallon faɗuwar rana, domin ko idan rana ta tafi za ta faɗi, ina kallonta domin dukkanin aikace-aikacen da nike na wunin ina ganin ya kusa ƙarewa. Na kusa gamawa da shi. Domin mu idan muka fito daga ƙarfe bakwai na safe to mukan kai ƙarfe bakwai na yamma. To ka ga zuwa faɗuwar rana kenan. To ka ga idan rana ta zo za ta faɗi bakwai za ta yi ka gani ina murna, ina so kenan.

To, a Hausa dai mu dukkannin su da fensir da alƙalami abu ɗaya ne muka ɗauka. Saboda alƙalami zan ɗauka in yi rubutu da shi da tawada. Haka shima fensir zan yi rubutu da shi ba in rubuta jikin takarda ko jikin wani abu da nake so na rubuta domin a jiya. Saboda haka shima alƙalami shi sai da tawada. Idan na dangwali tawada zan rubuta a kan takarda ko a jikin bango na da yake da siminti. Ina so in ajiye wani abu da nake so in na zo da na dubba zan gane yauwa. Shi ne wannan bayanin kaɗan daga cikin irin yadda nake son amfani da alƙalami ko fensir.

Eh ƙwarai dagaske ina amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da shi wajen sha ko wanka ko wanki, ko wanke wanken kwanukan cin abinci. Domin tsaftace wurin da nake amfani da shi ko wankin banɗaki. Ma'ana kewaye makewayi kuma a gen. Makewayi dai. Yauwa ina amfani da ruwan rijiya sosai amma nakan sayi ruwan leda in sha ko na roba. To amma ba ko da wane lokaci ba saboda yanayi da duba da ni ba mai ƙarfi bane irin wanda zan ce na ɗauke ɗawainiyar komi ɗari bisa ɗari. Yauwa nakan yi bakin iya ƙoƙari na dai na kamanta.

Eh, rubutuna yana da kyau amma ba ƙwarai ba tun da ni ba gogaggen wanda yayi karatun boko ba ne ba. Ni dai na ɗan yi karatun boko daga iya makaranta ta farko da aka koya haddani a makarantar mu ta garin mu. Daga iya nan na tsaya ban je ko ina ba sai na zo na kama karatun Arabiya. To saboda haka rubutun Arabiyar kamar zai fi rubutu na na boko kyau. Shi ne yane.

To, duba da yanayin halin rayuwa da muke ciki. Wani lokaci nakan share ɗakina sau biyu ko sau uku saboda kula da muhallina da tsaftace shi domin na gyara makwancina. Idan na share da safe bayan na tashi daga bacci zuwa kama ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu, zan iya zuwa in koma in sake share shi. Amma dubadai da yanayin ina da iyali, iyalina takan yi wannan aikace-aikacen a gida. Kuma da yamma, idan yamma ta yi lokacin da zan koma gida, nakan je in tarar ta share mani ɗakina. Tas ni abin da na fi aiki da shi. Da daddare idan zan kwanta, insa abin goge goge, abin goge goge in goge kan bargon da nake kwanciya. Shi ke nan, na shimfiɗa katifa.

To ina sanya tabarau, musamman ma idan zan kalli abu mai haske wanda yake ƙara rage man don kar ya cutar mani da lafiyar idanu na. Shi ne nake sanya tabarau. Kuma ko zan hau babur in yi tafiya doguwa a kan babur, musamman ma hanyoyin mu na ƙauye, maganin ƙura nakan sa tabarau na hau babur. Sosai ina sa tabarau. Dan ko a yanzun nan ma inda a kusa da gida nike ba na baro gida ina wurin huɗɗo ɗina ba zan iya ɗauka ma in sanya. Sosai nakan sa tabarau. Akwai fari mai haske, akwai kuma baƙi wanda nake sanyawa mai rufe fuska ruf maganin ƙura in zan hau babur in yi tafiya.

To, abun da nike ci a wurin aiki yana da yawa. Domin ni na kasance mai yawan duk abun da nake sayarwa in na ci, ni nakan iya ɗauka ɗaya biyu in ɗan sa a bakina ya ci, domin kan na zauna da yunwa. Amma dai tartibin abin da nake ci, nakan ci tuwo, ko shinkafa, ko kuma taiba, ko amala, ko kuma na samu ɗan wake. Abincin mu dai irin na gargajiya, wanda ake haɗa shi da rogo, ko filawa da kanwa na ci. Wannan tabbas ina cin waɗannan abubuwan. Ba kowane lokaci na samu nakan iya cin su. Waɗannan abubuwan da na lissafa su ne abinci na. Na yarda da su ɗari bisa ɗari. Sai kuma idan na samu dama, nakan iya sayan ɗan nama haka, ko balangu, ko tsire sai na saya sai na ci.

To, lallai kam ina bacci da rana. Duba da yanayin aiki idan bani da aiki a wurin da nake aiki ko kuma akwai wanda muke aiki tare da shi yana zaune a wurin, na ji kasa, na ji nauyi jikina yayi. Ina jin bani jin ƙwari sai in koma gefe domin na huta. In na kwanta na huta kuma zan yi bacci. A kowane lokaci ko da daddare ko da rana ne, ni ina bacci. Lallai da daddare ma shine na fi bacci domin da rana nake neman abin da zan ci da ni da iyalai na. Saboda haka dare shi nafi bacci shine mahutata.

Ofishi na a lokacin da na zo na sami ofis ɗina, nakan ɗauki abin shara ne nayi shara, na share ciki da waje. Idan na share ciki da waje sai in zo in yi ma duk teburi da sauran su gyare-gyaren da ya kamata saboda kafin maigidana yazo. Zai zo idan ya zo ya samu wurin cikin aminci. Idan ya samu wurin cikin aminci, in gyara masa kujerar sa da kome da kome domin ya zauna. Idan ya zauna ni kuma zan ci gaba da fitar da abubuwan da na saba fitarwa na yau da gobe, wanda muke amfani da shi a wurin. Na saye da sayarwa ne walau kuma na rubutawa ne zan ci gaba da amfani da su, yauwa.

Ai ni muna da cikakkiyar dangantaka tsakanina da abokan aikin mu, domin kuwa ba mai jin abun da yake tsakanin mu, ba kuma mai wani saɓa ma wani. Muna aiki kai da, eh, kai da ƙafa domin mun tsaya kai da ƙafa domin mu kare mutunci mu da mu radummu na ikhon mu. Domin haka shine ya sa babu wanda ya rena wani ko ya jahilci abin da wani yake yi. Saboda haka kowa idan ya fito ya zo aka gaggaisa, za a ci gaba da aiki cikin nishaɗantuwa da girma da arziki. Domin babu wanda ya raina wani, babu kuma wanda ya ɗauki wani ba wani bane. Kowa ya ɗauki kansa mutum ne. Yadda na ɗauki kaina mutum haka na ɗauki abokan zama na mutane haka suka ɗauke ni mutum. Saboda haka shine ya sa ko da ya yaushe a zaune muke babu reni, babu wani kallan kallo ko wani abu da zai kawo ɓacin rai a dangantakar mu.

Kamar dai yadda aka tambaye ni, ina cin tafarnuwa to lallai ina cin tafarnuwa. Domin ta kasance mu idan mun ci tana yi mana magani a hausa gargajiya magani na gargajiya. Tana yi mana maganin sanyi, maganin mura da kuma dai abubuwan da ba a rasa ba. Amma dai musamman maganin sanyi da mura. In kana cin tafarnuwa tana maka magani, sai dai kuma ita wata abu ce tafarnuwa da take da wari. Idan kana cin ta dole duk inda kaje a cikin jama'a za su gane cewa ka ci tafarnuwa. To shine kawai ɗan tsaikon da yake sa mutane mu muna kama kin yawaita cin ta a gare mu sai dai a cikin abinci. A cikin abinci a duk lokacin da za a yi mani abinci a gidana, akan sa man tafarnuwa. Dan ban rabuwa da tafarnuwa ko a ina ne nakan saya na ajiye don kada nazo a ce mani ta ƙare. Domin tafarnuwa tana da matuƙar amfani a jikin mutum, tun da tana yi mana maganin sanyi. Shine dalilin da ya sa bani rabo da ita, nakan ci ta. Kuma yaro idan yana da lallura ma akan ba shi. Mai toshewar hanci na mura ana ba shi, yauwa. Shine dai bayanai cikakken.

To, gaskiya ba zai yiwu ba na ce ina yanke shawara a kowane lokaci. Ita shawara tana da wuyar yankewa musamman ga wanda yake da babba. Idan kana da babba a wurin da kake, to dole ne sai ka shawarce shi kafin ka yanke shawara. Kuma su kan su ƙananu kakan ba su dama ka ce me su ke hange. Idan an yi abu, wannan da aka yi daidai ne ko ko wancan da aka yi daidai ne ko ko wane ne daidai daga cikin abubuwan da muke gudanarwa na rayuwa. Su da kansu za su iya yanke shawara, su duba su ga menene abubuwan da yafi kyau a cikin abubuwan da ake gudanarwa. Domin kai idan ka yanke shawara kai kaɗai, to zaka iya yin ba daidai ba. Amma idan ka tashi yanke shawara ka nemi na gaba da kai da na baya da kai, to hei ku haɗu ku yanke shawara yadda ta dace. Babu son rai, babu son zuciya a cikinta. Amma in ka yanke shawara kai kaɗai, zaka iya yankewa ya zamanto kai kaɗai ta yi ma daɗi. Sauran abokan aikinka ba ta yi masu daɗi ba, ko kuma ba kai masu daidai ba. Amma idan duk kun haɗu kuka tattauna abun da ke gudana ku ka yanke shawara, to za ta iya yin daidai ga abokan aikinka ku ci gaba da gudanar da aiki lami lafiya ba tare da wani yana ganin an danne masa haƙƙi ba. Wannan shi ne kaɗan daga cikin shawarwarin da nake ganin in aka ce in kawo zan bayar.

Ansa, ina jure ma barkono mai yaji mana. Domin nakan sa yaji na barkono ga abinci na, a haɗa shi da magi da sauran abubuwa mu haɗa mu zuba, da shi zamuyi miya ko muyi abincin ma daga shi, sai dai barkono da ɗan mai. Idan aka baɗa mai, sai a baɗa barkono. Idan aka baɗa mai, a baɗa barkono. Kamar irin su wake da shinkafa, shi muna cin shi da barkono. Kuma haka tuwo idan anyi shi, aka sa masa man shanu ko man gyaɗa, akan sa barkono, ko yajin daddawa. Yajin kuma mai yaji. Kamar yadda kace muna jure ma barkono, muna jure ma barkono mai yaji. To lalle mu a yankin Hausa muna jure ma barkono mai yaji. Domin dukkan abun da zamuyi mukan saka barkono ma. Wannan shine. Lalle muna cin barkono muna jure masa.

To ka san wasannin ne da yawa na gargajiya namu na Hausa. Akwai wani abu da muke kira langa langa da muke yi a tarba kamar yadda ake raba ƙwallon ƙafa. To shima haka ake yin shi. Akwai kuma wani abu da muke ce mai shalle, akwai kalale. Saboda haka, alal aƙalla wasannin da na yi da nike gani ina sha'awar su kuma suna burge ni suna ban ƙawa suna da yawa. Musamman ma kuma akomo fannin ƙwallon ƙafa domin tana sa nishaɗi da haɗin zumunta. Dukkan masu yin ta su kan iya suje nan gari suje nan gari domin yin ta kuma a sada zumunta. Saboda haka shima wannan ƙwallon wasannin namu na langa da ake yi shima akan yi a kira wannan a kira wannan a zo a haɗu a yi domin sada zumunta. Saboda haka kuma akwai wasanni wanda ni bana yin su amma ina kallo ana yin su kuma suna burge ni. Kamar wasan kokowa da na dambe namu na Hausa suna ana yin su ina kalla kuma suna bani sha'awa. Sannan kuma akwai wasanni irin naku na turawa, irin boxing da sauransu ɗinnande. Duka da irin wasan tseren mota ko kekuna ko babura. Duk ina kallo ina sha'awa. Amma da yake ne ƙasa ta ƙarama ƙasa ce, cigabanta bai kai irin yadda zai zamanto ko ina naga ana yi ba. Sai dai wani abun na gani a cikin talabijin ko a WhatsApp ko a Facebook. Saboda haka tabbas ni mai sha'awar wasanni ne kuma ina yin wasanni. Musamman ma waɗannan da na lissafa ma. Nakan yi ƙwallo, nakan yi langa langa, nakan yi shalle, nakan yi kalale. Tabbas waɗannan wasannin da na lissafa maka ina yin su.

Lallai ina cimma manufar tallace-tallace. Lallai tallace-tallace haka nake yin su ina ganin su kuma. Kuma ko a kasuwar mu na kan ga kayayyaki an kasa su kala-kala domin talla. Yanzu haka ma a inda nake akwai niƙaƙƙen garin masara da garin kwaki da masarar itakanta da tsamiya da barkono da goruba mai ƙwallo da marar ƙwallo. Akwai kuma aduwa, akwai dawa, akwai farin wake, akwai shinkafa. Saboda haka dukkan wani abu da ka sani na tallace-tallace mu mu kan iya ganin sa, mu kan iya cimma muradun mu domin mu yi shi. Zan iya ɗauka ma ko da a Ka ne in zagaya a cikin mutane ina cewa "a sai shinkafa" ko "a sai goruba" ko kuma "a sai yalo" ko "a sai ɗata" ko kuma "a sai gari". Duk daga cikin waɗannan zan iya ɗauka zan zagaya a cikin al'ummar mu in yi masu talla domin na samu ɗari da kwabo na ɓaddawa. Ba wai sai lallai na kasa a kasuwa ko shago ba a'a daga gida ma zan iya ɗaukowa in fito ina cewa "a sai kaza, a sai kaza" domin nuna ma jama'a na fito da kaya na, na sayarwa. Lallai kayan nan da na fito da shi kuma na fito ne domin na yanke ma kaina zama. Hakanan na rashin sana'a.

Ita shara wata aba ce da idan an yi ta har an riga an yi ta an same ta, to ƙazanta ce. Dole ake neman wani wuri daban ko da a cikin gida ne akan ware wani kwando domin zubar da ita. In an zubar ta taru kuma dole a ɗauka a kai wurin da gwamnati ta tanada domin zubar da shara ko in ce wurin da hukuma ta tanada domin zubar da shara. Idan kaje can ka zubar ita kuma zata turo da mutanen ta da motoci su zo su kwashe su raba jama'a da ita in wurin da jama'a suke ne. In kuma wurin da za su sa mata wani abu ne, ta zama wani abu su yi amfani da shi, to shikenan. Amma dai tabbas shara nakan ɗauke ta na je na zubar da ita wurin da ya cancanta kamar dai wurin da aka hukuma ta tanadar. Domin duk inda kaje akwai inda hukuma take tanadarwa. Domin bana manta na taɓa zama a Shagamu, na iya tura kura ta shara. Na kai ta kuma inda ake zubar da shara.

A'a, duba da yanayin ci gaban da duniya ta samu a yanzu dai ni bana kunna kendir. Amma ina amfani da wannan abun da turawa suke kiranta mai aiki fitila mai aiki da hasken rana. Ida ita nake amfani a gidana. Duk lokacin da na je nakan kunna, idan na kunna zan ga haske. In kuma na gama duba abun da zan duba sai na kashe. In kuma bari zan yi na kwanta a cikin hasken sai na kwanta. Amma dai tabbas a yanzu kunna kendal sai dai ko ƙauye inda babu wannan abubuwan na ci gaban zamani. Domin ko da ba ka da kuɗi akwai ƙarama da akawo domin ci gaban ko da ƙauye kake ko birni. Akwai ƴar ƙarama wadda za ka saya ka ajiye ta da rana ta fito tana maka caji. Za ka ji rediyo za ka kuma iya amfani da ita idan dare ya yi ka kunna domin ganin haske. Akwai mai ƙwai guda uku, akwai mai biyar, akwai mai shida, akwai kuma wadda gaba ɗaya ma duk lodin gidanka sai ta ɗauke. Har injin wanki idan kana da shi akwai mai ɗauka. Akwai mai ɗauka abun da yake janyo ruwa daga rijiya, duk da akwai wannan. Amma niyan zu gaskiya bana amfani da kendir. Wannan dai nakan yi amfani da ɗaya daga cikin wannan ƙananan fitulun da ake yi masu aiki da hasken rana. Tabbas ina da ƴar madedeciya a gidana wadda take isar gidana da ƴan ɗakuna na haskawa.

Gaskiya da muna sanya agogon hannu amma kafin zamani ya zo mana ne da yawa. Zamani ya zo yanzu sosai fiye da yadda muke tunani cigaban duniya. Da muna ɗaura agogo kala kala, mu saya mu ɗaura. Akwai mai tsinke, akwai mai lamba wanda yake hahhalbawa, ya fito yana hahhalba duk sakan. Duk minti yana canzawa. To amma yanzu cigaban zamani ba mu amfani da agogo sai dai wayar hannu, wayar da kuke ce mata wayar salula. To ita muke amfani da ita domin mu duba lokaci. Amma yanzu zamanin agogo dai gaskiya ya wuce sai dai ko agogo irin na ado wanda masu kuɗi suke sawa. Akwai agogo mai kyau, mai tsadar tsiya irin na zamani wanda komen ba ka san agogo idan ka gan shi zakayi sha'awar shi domin kyan sa da adon da aka yi masa na zamani, na abubuwan ma'adani irin na da da ake narka su a sa ruwan su jikin shi domin ya bada wani yanayi daban wanda dole zai burge ka. Kai da ka gani ka san abun ba na wasa ba ne. Saboda haka irin wannan agogon yana da kyau, yana da ban sha'awa domin ga mai ɗaura shi ma abun burgewa ne.

Eh nakan yi tafiya da sauri kuma nakan yi tafiya a hankali. Saboda kome ka gani lokaci ne. Idan ka sa wani abu a kudurinka, na kana so ka ga kayi da wuri, to kakan saki jikinka musamman ka ga lokaci zai ƙwace maka, sai ka saki jiki ka dinga sauri. Idan kuma ka ga ba ka da wani abun da ya dameka ko zai sha ma gabanka, to sai ka riƙa tafiya a hankali wadda ba tare da ka tada ma kanka hankali ba. Domin dama shi dukkan abun da ake buƙata, lokaci ake buƙata a riƙa ɗauka domin a rinƙa yi. Ka je ka yi abun da duk za ka yi a kan kari. To saboda haka, ita dai tafiya da sauri wani lokaci ba wani abu bace ba mai ma'ana. Ka tafi cikin natsuwa a hankali, shine ku dai dai da yadda ka tsara ma kanka. Shi ne abun da zai fishshe ka.

Eh, to irin wannan kuma na kan iya saita agogon wayata domin idan ina tunanin zan iya manta wani abu ko alkawari ko wani saƙo na wani, to sai in sai ta wayata adadin da daidai lokacin da ya cancanta na tuna lokacin da zan ba da wannan abun. Idan ta yi kuka, tana yin kuka, lokacin da ta yi kuka sai na duba tun da na kaddara a zuciyata zan ba da wannan saƙon. Sai na duba na ga cewa lokacin da zan ba da wannan saƙon yayi ko kuma waye wanda zan ba saƙon ya zo gurin da zan bashi saƙon ko bai zo ba. Idan ya zo, ta tunatar da ni a daidai kenan. In kuma bai zo ba, shi kenan sai in tsaya dai an tada ni tsimi domin kar na manta.

Duk lokacin da nake zaune kwalliya zan iya duba madubi ba sai ko sau ɗaya ko sau biyu ba a'a zan iya duba madubi duk lokaci lokaci idan dai har zan yi kwalliya ko ina so in duba fuskata ko wani abu idan ya faɗa gani sai na duba na gani ko zan iya cirewa a idona. Bayan wannan kuma zan iya duba madubi domin shafa kwalli a ido ko shafa wani abu ko idan gira ta faɗa mani ko ƙura zan iya duba madubi in zai cire in cire in bai cirewa kuma na nemi wanda yake iya haya cire mani.

Lallai ni nakan iya tafiya kasuwanci wurare daban-daban ba ma sai jihar da nike da zama ba. Ina iya tafiya wata jihar domin nawo kasuwanci, na siyo, na zo na kasa, na sayar. Saboda haka duk lokacin da aka samu ciniki maigidana zai iya aikena in tafi wasu kasuwannin, ko na ƙauye ko na wasu garuruwan da suke da nisa. Domin daga nan Kano nakan iya tafiya har gombe domin naje na siyo kayayyaki irin na can na zo na kasa na sayar ko kuma na tafi yankin Fataskum, a Yobe kenan, na siyo ko Bauchi ko kuma na tafi yankin jahar Kaduna ko Katsina domin na siyo. Wannan shine takamaiman cewa ina iya tafiya wani wuri nayo kasuwanci ba ma sai a jahar da nike ba. Kowai illa dai kafin ace kaje ka yi ne. In dai an ba da dama ance kaje ka yi to zaka iya zuwa kaje ka yi.

Eh to, shi ɗan kasuwa ai ba ranar da ba ya zuwa kasuwa sai dai in babu kuɗi a hannunsa. Amma indai yana da kuɗi, to zai iya tafiya dukkan kasuwar da ya san tana ci a wata jiha domin ya siyo kaya dan ya ƙaru. Amma in ba kuɗi, to dole sai ya jira lokacin da aka samu kuɗi domin ya shirya ma wata rana ya zaɓi guda ɗaya wadda zai je domin yawo safarar kayayyakinsa ya sayo. Amma indai ana ciniki akai akai, to kusan kullum ko wace rana akwai kasuwar da kake tunanin za ka iya zuwa kaje kaci. Akwai kuma kasuwar da take fashi in ta ci yau, gobe ba za ta ci ba, jibi ta ci. Akwai kuma wadda take fashin kwana biyu. Akwai kuma wadda a sati sau biyu ma take ci. Akwai wadda kuma a sati ita sau ɗaya take ci taka.

App ɗin da na fi amfani da su da sauri da yawa babu kamar Twitter, Facebook da WhatsApp. Nakan yi amfani da wannan app app ɗin da sauri, sai kuma irin sidira da fayil da dai sauran wasu app app na crypto. Saboda haka su ne dai waɗanda na fi yawan amfani da su. Eh kuma wani app ɗin irin wanda ya shafi na na'urar lissafi, shi ma nakan iya yin amfani da shi.

Wurin aikin mu wuri ne mai kyau wanda yake da inganci. An tanade shi ne domin saye da sayarwa kawai. Shi wannan wurin aikin namu. Idan mun zo kawai za a buɗe a fito da kayayyaki a karkasa ana jiran mai saye da sayarwa. Wannan shine yanayin wurin aikin mu kuma za mu kasa mu jira mai saye idan ya zo mu saida masa. Kuma duk abin da yake so idan muna da shi za mu ɗauko mu sayar masa. In kuma a hannun wani ne ma za mu je muyi wani abu da bahaushe ke cewa "ka yi na yi" shi ma muna iya zuwa mu je mu anso daga wani wurin mu sayar masa domin mu sayar mu samu wani abu. Wannan shi ne abun da yanayin wurin da muke harkokin mu yake, wurin ayyukan mu yake.

Bikin da na fi so ai ba kamar bikin ƙaramar Sallah da babba. Nakan ji daɗin wannan bikin. Wannan mun yi azumi lokaci ya yi, an ga wata za mu sha ruwa. To ina jin daɗin wannan rana ta wannan bikin Sallah tamu. I ina jin daɗinta sosai ƙwarai. Haka kuma bayan an samu kwana saba'in za anje anyi aikin hajji, anyi Arafat, an sauko washe gari za muyi Idi na babbar Sallah. To shima wannan rana ina jin daɗinta ƙwarai sosai. Ina jin daɗin wannan bikin. To kuma sai kuma irin na sabuwar shekara wannan da take kamawa duk shekara. Nakan ji daɗin wannan rana ta sabuwar shekara.

Lallai fa kamar yadda kace lo, yaa yanayin hasashen lokacin yin baccina yake. To ni ko a yanzu yanayin da zanyi bacci ya kama domin idan ban ba komai ba dan wannan voice din ba ma da ba dan wannan abun da nake yi ba, to ina iya tafiya ko a wane lokaci a yanzu in kwanta in yi bacci. Domin in dai ƙarfe takwas ta yi, to ni lokacin yin baccina kawai ma ya daiyi kawai. Domin babu abun da nake iya tsayawa jira illa iyakaci kawai nayi sallah. In nayi sallah, naci abinci kawai sai na kwanta nayi barcina. Wannan shine hasashen yanayin lokacin baccina shine amsassa.

Eh ina kwana a cikin gida kuma a cikin gidan ma a ɗaki nake kwana. A ɗakin ma kuma a cikin gidan sauro nake kwana. Saboda haka ba ko'ina nake kwana ba, sai kuma in yanayin tafiya ta samu mutum to shi kenan zai iya ya kwana a wani wurin duk da ya tsinci kansa. A nan gurin kuma sai ya je ya nemi ina ne ya dace ya je ya kwana.

To kamar yadda ka tambaye ni, ina zuwa wurare da wuri. Domin kuwa duk inda za ni in na fi so na kasance na je wurin da wuri. Domin zuwa da wurin shine zai ba ka damar ka aiwatar da dukkan buƙatunka a cikin sauƙi. Idan kuwa ka je a ƙurarren lokaci to lallai tabbas za ka ga ba ka da wani lokacin da za ka natsu ka aiwatar da wani abu na natsuwa wanda za ka duba shi ka gani. Dukkan wani abu da kake so yana son tsare-tsare da ba da lokaci. Idan ka damu da harkokinka to za ka tsara lokutan duk da za ka je ka yi kowace harka. Kuma za ka yi ta ka gama ta a cikin sauƙi. Idan ka ƙurace lokacin ka kuma kome za ka je ka yi shi ba ka da natsuwa a cikinsa. Sai dai ko da yaushe a gan ka kana fagam fagam, ka fada nan ka fada nan, kawai ka zo kana gaugawa kana sauri. To me zai hana tun wuri ka tsara lokacin ka yanayin yadda idan ka zo za ka yi kome a cikin natsuwa da natsuwarka da hankalin ka. Ba tare da ka tayar da hankalin ka ba. Domin duk abun da ka ƙurace lokacin ka to zai zama ba ka da natsuwa, ba ka da kwanciyar hankali ka ke yin shi. Kawai kana yin shi a gaggauce ne dai ka yi ka yi ko ka gama. Saboda haka idan ka yi ka gama ko ya yi kyau ko ka yi ya yi kyau to kai dai kawai ka yi ka gama ne.

To, dama ni da yake ɗan ƙauye ne, ni matakalan ma na sani. Ban san wannan abin da kake ce mata lifta ba. Lif ba. Ni matakala na sani ko ta kwaranga ko ɗayan kishiyashi da ake cewa tsani. Tsani dai da kuranga sune matakalan da muka fi sani. Sai matakala ta ƙafa bine ita kuma da ake tattakawa. Amma wanchan ina ganin ta ba a ko'ina ba sai a fina-finai. Su kuma mu gani muke abin da muka ɗauki abubuwan da muke gani a fim wani gaske ne wani ba gaske ba ne ba. Saboda haka, ni yanzu ba ni da tabbacin cewa ma akwai wani abu da ake takawa a haka tunda ba ganinshi na yi da idona ba. Da yake ni a ƙauye nake. Ni ba ɗan birni ba ne ba kuma ban san yanayin da ake ma hawan wannan abun ba. Amma dai na san yadda zan yi in tattaka ƙafata, in taka matakala ko ta kwaranga ko ta tsani ko ta ƙafan ne domin hawa sama.

A'a, ba na musaffa da mutane. Domin karatuna bai kai ga yadda zan iya zuwa in zauna da mutane ina yin musaffa ba. Ina dai da bakin iya gwagwado. Shi mai yin musafaha sai wanda yake ganin yana da abu a kansa mai yawa sai ya je inda ake yi da inda aka zo, inda ya iya sai ya karɓa sai ya yi. Amma ni da ban ajiye karatu irin nasu mai yawa ba, a'a, ba na zuwa musaffa da mutane. In je in zauna cikin taron mutane muyi musaffa. A'a, ba na musafa.

To da yake shi zama lokaci gare a wajen talaka mara ƙarfi. To amma idan na samu lokaci kamar yanzu da na dawo gida na zauna, ina son na zauna da gani sai iyalina. Ina, suna bani labari, suna nishaɗantar da ni, ina nishaɗantar da su. Har ya zuwa lokacin da ƙananan yara zai kamata su je su kwanta su yi barci, su je su yi barci. Sai ya kasantu da gani sai iyalina. A sannan kuma sai mu ci gaba da fira wadda za mu nishaɗantar da junanmu. To wannan shine daga cikin irin abubuwan da ka tambaye ni. Lallai tabbas ina son zama, amma na zauna lokacin da nake da dama. Na zauna ba tare da kowa ba, da gani sai iyalaina. Ina jin miye damuwan su.

Eh tabbas ina biyan kuɗi ta waya. Domin dukkan wanda yake da aljihu ko asusu a wayar sa, idan muka yi ciniki da shi zan iya tura masa kuɗin abin da na saya a hannunsa ko kuma shi in mun yi ciniki da shi, ya tura mani. Wannan shine hanyoyin da nake iya biyan kuɗi ta waya. Ko kuma kamar wutan lantarki, shi ma ina iya biya ta waya. Da dai sauran wasu abubuwa da aka da aljihu da su ko kuma asusu da su na waya ko in ce na yanar gizo gizo. To, wannan idan ta biyo ta hanyar da zan biya ta waya zan iya biya ta waya. Wanda kuma baya da asusun na yanar gizo gizo ko kuma aljihu, to shi kenan shi kuma za a iya biyansa kuɗi hannu idan da akwai. Ko kuma in babu kuɗin na je sai na nemi wanda yake da irin wannan aljihun da zan iya biyansa ta waya sai in je in biya shi, in saya a wurinshi in biya.

To, idan na je kasuwa ina sayan gero, ina sayan dawa, ina kuma sayan masara, ina sayan shinkafa, ina sayan alkama. Bayan na sayi alkama ina iya sayo man kuli da ƙuli ƙulin shi kanshi, da gyaɗa, da barkono, da tattasai, har ma kama da kanwa kala kala, da kanamfari, da masoro duk ina iya saya. Sannan kuma ina iya sayan doya, ina iya sayan tumatur dadai, albasa da tafarnuwa, duk de wasu kayayyaki na girki ina iya sayan su domin na kawo wurin da nake saidawa in kasa. Idan na samu mai ra'ayi, ya saya ya bani riba na sa a aljihuna. To wannan kayayyakin da na lissafa maka dukkan da na lissafa dukkanninsu ina iya sawo su ina kuma iya sai da su. Saboda haka ba, ba'ada bayan wannan ma kuma idan ta kama ina iya sayan kamar ƙarfen da ya danganci babur ko mota zan iya saya in sayar domin na samu riba.

Gaskiya bani kan wata jaka ne a kan shimfiɗa ta nake yanzu zaune, wadda nake iya kwanciya na yi barci har dai zuwa wayewar gari idan Allah ya kaimu. Saboda haka yanzu haka wannan zancen da nake maka zan iya kwantawa na yi barci ko kuma ma ban san da barcin zai zo ya iya ɗauke ni ba. Domin na gama kimtsa duk wasu al'amura na na yau da gobe wanda dai a yau dai na gama kimtsa su, ya kai ne ga lokacin barci na, na zo wurin da zan yi barci. Saboda haka yanzu abun da ya rage min kawai na kwanta.

Eh ina mike jikina, ina motsa jikina da safe domin na kan ɗan yi wani abubuwa wanda zan ɗan mammotsa jikina domin na na ƙara samun karsashi. In ƙara jin jikina ya yi ƙwari domin na fita na tai sabgogina na yau da gobe, na neman abinci. Tabbas da safiya ta yi ina mike jikina in mammotsa shi yadda nike ganin ba zan cutar da rayuwata ba.

To muna da madubai guda uku. Madubi na farko shine na iyalina, na biyu kuma shine nawa, sai kuma na yara wanda suke duba fuska domin suyi kwalliya idan za su fita ko makaranta ko za su fita wasanni wajen ƙawayen su ko kuma za su tafi wani wuri ko unguwa. To waɗannan madubban guda uku dai duk muna amfani da su ne domin duba fuska. Dan ba su da wani amfani a gare mu illa ka tsaya ka duba fuskar ka ko ka yi wanka ne ko ba ka yi wanka ba ko kana tunanin akwai wani abu da ya faru a fuskar taka ko za ka maganta, to shine dai waɗannan da muke amfani da su guda uku madubban.

Kwarai ni gwani ne ga keke sosai. Domin kuwa ina iya tafiya da keke mai nisan gaske wadda ta kai tsayinta ma zai iya kamawa daga wani ƙaramar hukumar zuwa wata. Tabbas ni ma abocin hawan keke ne, na kuma hau keke har kasuwanci ma nayi da keke, keke kuma har yanzu ba daina hawa keke ne ba. Ko a yanzu na luta da daddare na zan iya hawa keke in dai da fitila naje inda nake so har goyo ina iya yi da shi keke. Kuma duk inda keke ya lalace man in dai da kayan gyara a wurina zan iya gyarawa in dawo gida, sai dai idan babu abin da zan gyara to sai na turo shi na dawo.

Aishi yanayin share ƙura kala-kala ne. Akwai wurin da duk lokaci-lokaci sai ka share masa ƙura idan kana kan hanya babba wadda kowane irin abin hawa zai iya wucewa domin ya tada ƙura. Wani wuri kuma in kana cikin inda babu yawancin iska mai ƙarfi da ababen hawan da za su wuce su tayar da ƙura to kana samun sauƙin share ƙura. Amma kamar lokuna za ka iya share ƙura so uku ko so biyu ko so huɗu. Amma inda ya shafi kan babbar hanya inda ake yawan zirga-zirga to ai share ƙura ma ko da wane lokaci za ka iya sa abin share ƙura ka share a fuskarka ko a ƙafarka ko a jikinka ko kuma a wurin da kake harkoki na yau da gobe za ka iya ganin kujera ta yi ƙura ko kuma wani dai abu yayi ƙura ka sa abin kaɗewa ka kaɗe. Saboda haka lokaci yana da yawa na share ƙura. Amma dai a takaice lokacin share ƙura ya kammalu a wurin da yake ƙeɓaɓɓe shine kake iya ƙididdige share ƙurar da za ka yi yauwa. Amma wurin da yake hanya inda ƙura ke tashi to ai kawai sai dai lokacin da ka bar wurin. Kuma duk lokacin da ka dawo za ka riƙa yin aikin akai-akai. Kana gyara wancan share ma wancan gyara wancan.

Eh, da ina da katin kasuwanci. Domin da nakan yi kasuwancin hanna sai da fili ko gida ko wani makamancin haka ko shago ko bayar da haya. To ina da wannan katin wancan na wancan lokacin. Amma yanzu da yake yanayin rayuwa ya sa babu kuɗi a hannuna, bani irin wannan harkokin. Saboda haka ni kangen kaina yaro nake a wani wurin ba ƙarfi ne da ni ba. Saboda haka a halin da nake da yanzu ba a yi min kati na kasuwa ba. Amma ina fatan za a iya yi min katin kasuwa nan da wani lokaci ko kuma ni na nema nayi da kaina. Saboda haka a halin yanzu dai tsoho gare ni kati na kasuwa. Domin katin da gare ni tsohon ya shekara kama goma ko ma fiye da haka na kamfanin Kafada ne da ake sayar da gona ko fili ko gida ko shago ko kuma haya. Tabbas nayi wannan katin ina da shi da.

Ni ina son wani launi na yanayin damina saboda duk lokacin da na tashi zan iya ganin korayen abubuwa na fitowa. Launin tsirrai da aka shuka a gonaki yana fitowa, yanayin kalolin su ga launukansu zan ji gwanin ban sha'awa idona yana burge ni da wannan abubuwa. Yanayin ganyayyakin shuke-shuke da abubuwan da aka shuka, ga furanni iri-iri daban-daban zan riƙa gani a wannan launin. Tabbas wannan launin yanayin na damana da zan tashi in ga yanayin ganyeyyakin to ina jin dadin sa.

Yanayin da nake yin wanka yanayi ne da yake da alamu da yawa. Saboda haka ina iya tashi, ko da cikin dare kamar dawowa taɗin nan da na gaji zan iya ɗumama ruwa nayi wanka domin na samu sauƙin nauyi a jikina. Haka kuma idan gari ya waye zan iya tashi in ɗauki ruwa mai zafi, na je banɗaki domin nayi wanka. Idan nayi wanka nayi alwala na zo na gabatar da sallah. Saboda haka, haka da rana ma na samu lokacin da na baro inda nake hankokina zan iya zuwa nayi wanka. Allah aƙalla indai da zafi ne, mutum sai wanka sau huɗu sau uku. In kuma da sanyi ne zai iya gabatar da wankansa sau biyu ko sau ɗaya. Wannan shine bayanin yanayin yadda nake wanka, yauwa.

Eh ni ina kwana a gado ko da wane lokaci kuma ina iya kwanciya a ƙasa akan shimfiɗa ta ko madaidaiciyar katifa. To amma dai na kwanta akan shimfiɗa ta dake ƙasa, na fi jin daɗi na kwanta domin zan samu sauƙin ciwon jiki. Ko da nakan ji gajiya idan na kwanta a ƙasa ina samun sauƙi. Saɓanin katifa idan na kwanta za ta yi ƙasa kan gado. Saboda haka amma idan na sauko ƙasa sai in kwanta in mimmiƙe yadda nike so. Saɓanin kan gado da katifa. Idan ka hau kan gado da katifa za a iya lotsawa katifan naka. Tun daga ba kowa ke da ƙarfin da yake iya sayan katifar da bata lotsewa ba mu dai anan. Ma fi galibin mu talakawa mukan sayi katifa ne mai laushi ba mai ƙarfi ba irin ta masu maganin ciwon baya. A'a dole ne idan muna tunanin ko muna jin wani ciwo a jikin mu a bayan mu to sai mu kwanta a shimfiɗar mu dake ƙasa.

Eh ina duban kalanda amma ba kowane lokaci ba tabbas kamar yadda ka tambaye ni amma nakan duba wasu lokuta da dama amma kalanda ina iya duba ta ko da wane lokaci amma kuma ba kullum nake duba kalanda ba domin abin da ya zo shi kawai muke la'akari da shi na wannan lokacin kalanda idan ba wata takarda za ka rubuta ba ko wani abu ai ba zuwa za kayi ka duba ka ce yau sai kaga kwanan wata nawa ne ba zan rubuta takarda in ajiye sakamakon ko wane ya karɓi wani abu ko zan ba wane wani abu daga nan zuwa lokaci kaza shine za ka je ka duba kalanda.

Gaskiya ni ne mata fannin kasuwanci na fi so, saboda shi ni keda ɗan ilimi akan shi, bakin iya gwalgwado da Allah ya bani. Dan na iya ina da naira dubu biyu ko dubu uku zan iya maida ta ta zama dubu uku da ɗari biyar ko dubu huɗu. Saboda haka a wannan fannin nan na fi iya nema. Kuma in aka cire wannan fannin to ni manomi ne. Ina iya idan daruwan damuna ko na rani in je in shuka wasu abubuwa domin na noma su, su kai ga sun yi 'ya'ya ko sun kai ga sun yi tsiron da zan iya sara na je na sayar domin a ba ni kuɗi. Amma mafi galibi dai kasuwa na fi neman nema na, nan na fi so nayi nema. Saboda haka amma in yi ba yadda zan yi babu kasuwa to sai na tafi gona.

To ni ina zuwa shagon mai aune aune ne wanda yake aunad da gero, dawa, masara, shinkafa, a alkama da rogo da ɗanwake da kuma kayayyakin miya da kuma irin kayayyakin haɗin shayi. A wannan shagon na ke zama ko nafi zuwa domin nan ne nake harkokina, nan nake iya safara dukkan abin da zan safara domin samun ɗari da kwabo. Wannan shine shagon da na fi zuwa, shagon da ake saida kayayyaki na noma na amfanin gona. Duk wani abu da ake amfani da shi a gidaje na safarawa to za a iya samu a shagon da muke zuwa.

Ni ina fara aiki kamar kimanin karfe bakwai ko zuwa bakwai da rabi. A na makara ne dai nake iya kai karfe takwas ko na gota takwas. Amma in dai so samu ne, daga karfe bakwai zuwa bakwai da rabi na halarci inda nake yin harkokina na aiki. Bana so na gota irin wannan yanayin, domin gudun kar na saɓa ma wanda ya ɗauke ni aiki. Idan na saɓa ma wanda ya ɗauke ni aiki, zai iya rubuta wani abu a kaina. Ko na ɓacin rai ko kuma wanda zai iya jawo mani ma wata rana in naje da shi a kan takarda ta neman wani aikin ba zai yu bani samuwa. Saboda haka nake so koda wane lokaci nazo akan kari. Bana so nazo lokacin da zan ɓata ma maigida na rai.

Eh, da ka ce fa wane 'ya'yan itace na fi so, gaskiya 'ya'yan itacen fa suna da yawa, tambas. Domin akwai 'ya'yan mangwaro, akwai 'ya'yan guava, akwai 'ya'yan gwanda, akwai ayaba, akwai abarba, akwai goruba, akwai kaɗanya. Saboda haka akwai kwakwa, akwai kwakwan manja. Eh, sannan kuma akwai fiya, akwai fia, sannan akwai goro. Bayan goron kuma akwai wasu da dama, akwai irin su taura da kwai aduwa, duk da su ira-iran waɗannan waɗanda ina son su. Amma dai wanda na fi so na sha shine mangwaro da guava sai kuma masu bi musu irin ayaba da abarba.

Eh, wannan kuma ka yi tambaya wadda zan iya ba ka amsa, sai dai kuma ni ba Turanci nake ji ba. Ba ni jin Turanci amma tabbas ina so na kalli fim ɗin Indiya da waƙe-waƙen su, tabbas su nafi kalla sai kuma fina-finan Hausa, namu na gida su ma ina kallon su fiye da kima. Amma dai waɗanda suka fi burge ni su ne fina-finan Indiya. Nakan kalle su domin nakan samu nishaɗi sosai kwarai. Su ma fina-finan Hausa nakan kalle kalle su sosai. Hausa fim sosai nakan kalle su. Amma dai gaskiya ci gaba da yanayin zamani da fasaha to waɗannan fina-finan irin na Indiya da Chinese da America to sun fi kowanne ƙayatarwa. Saboda su za ka ga wasu abubuwa da dama sai kuma za ka ga waɗanda za ka iya amfani.

Tabbas ina inganta aikina sosai saboda na tabbatar nan ne wurin da nake zuwa in nemi abinci. Ba zan yi wasa da shi ba. Ba zan taɓa so na ga na yi sakaci ba ko wani abu ya zo domin ya lalata min wannan alaƙar da take da ni a wurin. Saboda haka sosai nake kula da shi. Ba na son abun da zai zo ya taɓa min lafiyar wannan wurin aikin nawa. Ina kula da shi sosai. Ba na so kuma na ɓata ma abokanai na na yau da gobe da muke ma'amala a gurin domin gurin kada mu samu matsala. Saboda haka masu zuwa ma su yi harkoki a wajen na kan sa su ɗan nishaɗi ko na ƙayatar da su da wasu abubuwa wanda zai ɗan burge su domin dai su ga lallai tabbas ina son su nan ƙazuwa domin na amfana a wajen.

Lallai akwai abubuwan da nake ji matsoro, amma abin da na fi jin tsoro yanzu Ubangiji da ya halicce ni, saboda ban san a wace makoma zan koma izuwa gare shi ba. Saboda haka shi na fi jin tsoro. Babu wanda nake jin tsoro illa Allah makaɗaici da ya halicce ni. Shi ne kaɗai na fi jima tsoro. Saboda haka dukkanin wani abu da kake da ake tunani, ni ba sosai yake tsorata ni ba. Illa ya zan yi na koma ga mahaliccina. Shi ne Ubangiji Allah Madaukakin Sarki.

Ina son buɗe taga a ɗaki sosai musamman lokacin da ake zafi. Sakamakon har fanka ma idan da AC ma kunnawa ake yi sai dai a sake shi kaɗan. To amma ni da yanzu a nan da ba ni da AC, fanka ce da ni sai na kunna daidai yadda ba za ta cutar da ni ba amma kuma zan bar taga buɗe da kofa tabbas ba na rufewa saboda gudun kada na shaƙi wani abun da zai zama ya cutar da ni a rayuwa ta.

Ai nakan duba saƙonni a duk lokacin da naji shigowarsa domin na kunna ƙararrawa a wajen da nike aiki. Dukkan saƙon da ya shigo a wayata ko a wani wurin da zanje in duba to zanje in duba shi ba tare da ɓata lokaci ba. Idan ka ga ban duba saƙo ba, to ya danganta da irin mutanen da nake hulɗa dashi a lokacin da aka turo saƙo. Ina iya jinkirtawa don zuwa wani lokaci gaba in ganni ba kowa a kusa dani. To sai in ɗauko abun da yayi ƙararrawar shigowar saƙon nan, in duba in ga daga wane ne saƙon ya shigo, kuma waye yawo, kuma me ake nufi da saƙon da akawo. Duk wanda saƙon da ya shigo idan wanda zan ba da amsa ne, zan iya rubutawa in ba da amsa. In kau wanda bazan iya ba da amsa bane zan duba shi in gani in faɗa ne, wanda zan faɗa mawa idan ya zo na faɗa masa. Idan wanda bana faɗa bane ba kawai zan share shi daga inda yake.